Me kake yi da ragowar abinci? Wannan tambaya ce mai kyau domin a inda al'amura suke a cikin gida kusan koyaushe ana rage abinci. Ragowar abinci abu ne da yake faruwa a kusan kowace-- kowane gida musamman bayan cin abinci ko bukukuwa. Yadda mutum ke sarrafa ragowar abinci yana nuna hikima, tsafta da kuma kula da albarkatun da Allah ya bamu. Saboda haka wannan tambaya, tambaya ce mai muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Ni kaina ina ƙoƙarin amfani da ragowar abinci ta hanya mai kyau. Idan abincin har yanzu yana da kyau kuma bai lalace ba, ina adana shi cikin tsari mai tsafta. A mafi yawan lokuta ina rufe shi da ka-- da kyau ko na saka shi a firji na domin a ci shi a wani lokaci. Wannan yana hana ɓannar-- ɓannatar da abinci kuma yana taimakawa iyali wajen rage asara. Haka kuma ina iya sake ɗumama ragowar abinci domin in ci shi a matsayin ka karin kumallo ko abincin dare. Wasu abinci ma suna fin daɗe-- suna fin daɗi idan aka sake ɗumama su. Ta haka, ta haka ba wai kawai muna kauce wa ɓannatar da abinci ba ne, har ma muna samun amfani daga abincin, da abincin da aka riga aka tanada. Abincin da ke ƙara daɗi kamar irin ɗumammen tuwo. Tuwon da aka ce an ɗinɗima shi ya fi tuwo sabo daɗi. Shiyasa ake ma kiraye cewa ɗumami, ɗumami ka fi sabon tuwo daɗi. Idan ragowar abincin bai da-- bai dace da cin mutum ba kamar wanda ya soma lalacewa, ina tabbatar da cewa an zubar da shi ta hanyar da ta dace. A wasu lokuta ana iya ba dabbobi ragowar abincin idan yana da aminci gare su. Wannan ma wata hanya ce ta amfani da abinci maimakon a zubar da shi kai tsaye. Yin amfani da ragowar abinci yadda ya kamata yana da muhimmanci sosai domin ɓannatar da abinci na haifar da matsaloli da dama. Akwai mutanen dama da ba su samu, ba su samu isashshen abinci. Don haka yana da kyau mu daraja abin da muke da shi. Haka kuma rage ɓarnar abinci yana taimakawa wajen kare muhalli da tattalin arziki. Lalle cewa zubar da abinci wanda idan aka rage shi to wannan yana nuna cewa lalle ba ka san daraja abinci ba. To shiyasa yana da matuƙar muhimmanci idan an rage abinci kada a zubar da shi. A kyau-- a tsaftace shi, ajiye shi guri mai kyau bana kama cikin firji. Cikin firiza mafi yawanci abinci zai daɗe ba tare da ya lalace ba. Saboda wannan sanyi da ke cikin firiza yana hana ayyuka na ƙananan halittu su lalata abincin. Kuma idan wannan abincin ya kwana mutum zai iya cin shi ba tare da matsala ba. Kuma sannan wasu ma abincin suna ƙara daɗi, suna ƙara inganci idan suka kwana. Wannan kwanan abincin akwai, akwai abincin da nake siyowa kamar fura. Ita fura bana iya shanye ta amma kullum sai in bari sai da safe in shanye saura. Wannan ajiyar da nake muhura tana ba ni ƙananan halittu wanda cikina ke buƙata. Wanda idan kuɗi zan sa in siyo shi zan sa kuɗi da tsada. Tunda shi kan shi waɗannan ƙananan halittun suna da amfani.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Ajiye kwafin bayanai wato backup yana daga cikin mahimman abubuwan da ke kare bayanan mutum daga ɓacewa ko lalacewa. A zamanin yau da muke yawan amfani da wayoyi, kwamfutoci da na'urorin zamani, bayanai kamar hotuna, takardu da bayanan aiki suna da matuƙar muhimmanci, saboda haka, ajiye kwafin bayanai lalle ya zama dole. Dole mutum ya ajiye kwafin bayananshi inde har yana so ya tsira da wa'innan bayanan na shi. Tinda ko da yaushe za su iya ɓacewa. Abunda yake amfani da shi ka ajiye zai iya lalacewa. To kaga in baka ajiye wannan kwafi din ba ina zaka samo shi. Ni kaina ina ƙoƙarin ajiye kwafin bayanaina a kai a kai. Ina yin haka domin na san cewa na'urori na iya lalacewa ko ɓacewa a kowane lokaci domin za a iya sace su. Idan hakan ta faru ba tare da ajiye kwafi ba, mutum na iya rasa muhimman bayanai da ba zai iya dawo da su ba. Don haka, ajiye kwafi yana bani kwanciyar hankali. A mafi yawan lokuta ina adana bayanai a hanyoyi daban daban. Ina iya amfani da na'urar ajiya ta wajen kamar flash ko hard drive sannan kuma in adana wasu a yanar gizo ta hanyar cloud. Sabida ina amfani da iPhone ina amfani da iCloud sannan kuma ina amfani da Google, ina amfani da Google Cloud, ina amfani da Google Photos, ina amfani da Google Sound, ina amfani da kuma Telegram in ajiye abubuwa. Haka kuma ina tsara lokutan da zan riƙa yin ajiye, ajiye kwafin bayanai. Wasu bayanai na aiki ko na kar na makaranta ina ajiye kwafinsu kowane mako yayinda wasu kuma nake yi, nake yi bayan na kammala wani mahimman aiki. Kaman idan ace ina rubutu a cikin kwamfuta zan yi kokarin ajiye kwafi. Zan dannna in nai aiki in saving, in saving wannan kwafi na wannan aiki da nake yi. Wannan tsari yana taimaka min wajen tabbatar da cewa babu wani muhimmin bayanai da zai ɓace. Ajiye kwafin bayanai yana koya wa mutum tsari da kula da abubuwa masu muhimmanci yana kuma rage damuwa da tashin hankali idan wani abu ya faru da na'ura. Mutum ke da yin backup, mutum da ke yin backup yana nuna hankali da hangen nesa domin yana shirye shiryen abin da zai iya faruwa a gaba. Shi wannan kwafi din idan baka ajiye shi ba to idan na'urarka ta lalace ta ina zaka same shi. Shi ya sa ya zamanto dole ina ajiye kwafin bayanai na kuma ba wai ni kaɗai ba mutane da dama suna zuwa guri na su taim-- su tambaye ni ya za a yi samu su ajiye bayanai na su, kwafi na su. Zan taimake su in ce masu su yi amfani da email ko kuma iCloud ko kuma su yi amfani da Google Cloud ko kuma su yi amfani da WhatsApp. Domin idan ka ajiye bayanai a WhatsApp za ka iya backup din shi a cikin email. Wanda ko da ka rasa wannan wayai zaka amfani da wannan backup din da ke cikin email sai ka maido da dis sauran bayanai na maganganu da kayi da mutane su dawo a sabon waya da ka canza. Shi wannan abu yana da matuƙar tasiri gaskiya a wannan zamani. Du wanda ya rasa kwafi na bayananshi to tankar bai da bayanai ne. Sabida ko da yaushe za a iya sace wayar shi, na'urar da yake amfani da ita ta iya lalacewa, za ta iya ɓacewa, za ta iya faɗuwa. To idan mutum bai da kwafi ya ze yi? Shi yasa nike ajiye duk bayanai na kuma ina ba mutane shawara su aje kwafin bayanai.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Amfani, amfani da yanar gizo kai ajiya na bayanai naka gaskiya ya zamanto dole. Ya zama wani jiko na rayuwar ɗan adam a yanzu a halin da ake ciki. Domin sabida ko da yaushe wayarka za ta iya lalacewa. Kwamfutar da ke amfani za ta lalace ko wata na'ura da ke amfani kana ajiya za ta lalace wa. To in ta lalace ba tare da ka ajiye bayanan ka a intanet ba a yanar gizo to ina zaka samu wa wannan bayanan? Shi yasa ya zamanto dole kuma yanzu kowa yana amfani da ita, da ƴan ƙauye, da ƴan birni, da ƴan masu ilimi, da marasa ilimi kowa ya zamanto dole ya ajiye bayanan shi domin su su bayanai na suna da matuƙar muhimmanci. Ajiya a yanar gizo wanda ake kira cloud storage wata muhimmiyar fasaha ce da suka da sau-- take sauƙaƙa yadda mutane ke adana da sarrafa bayanansu. A wannan zamani na fasaha mutane da yawa suna amfani da intanet wajen adana hotuna, takardu da bayyana-- bayanan aiki. Saboda haka tambayar kana amfani da ajiya a yanar gizo ya zamanto tambaya ce wadda ke da muhimmanci gaskiya a yanzu. Kuma ina amfani da shi ina ajiye bayanai na sosai da sosai. Domin nan ne nake da garanti, nan nake da hankali na ya kwanta. Idan ace babu wannan fasaha ta yanar gizo inda mutum zai ajiye bayanan shi, to lalle muna cikin tashin hankali. Domin ko da yaushe zaka iya rasa abubuwan da kake amfani da shi na abun nan na'urori ko kwamfuta ce ko waya ce za su iya ƙonewa, za a iya sace su, za su iya faɗuwa, za su iya lalacewa. Abubuwa dai da dama suna iya faruwa. Ni kaina ina amfani da ajiya a yanar gizo a wasu lokuta. Ina amfana da ita domin adana muhimman bayanai kamar takardun aiki, bayanan makaranta da hotuna. Wannan yana bani damar samun damar bayyana a kowane lokaci da kuma daga kowace na'ura muddin ina da intanet. Wannan fa'ida ce babba da take sauƙaƙa aiki a rayuwa. Haka kuma amfani da ajiya a yanar gizo yana taimakawa wajen kare bayanai daga ɓacewa. Idan wayar hannu ko kwamfuta ta lalace ko ta ɓace wannan da aka adana a yanar gizo suna nan lafiya. Wannan yana rage damuwa kuma yana ba da kwanciyar hankali ga mai amfani. Saboda haka naga amfani da cloud storage a matsayin wata hanya mai inganci ta kare bayanai. Sai dai kuma ina yin takaɗanɗan wajen amfani da ajiya a yanar gizo. Ina tabbatar da cewa ina amfani da kalmar sirri mai ƙarfi wanda ina sa two factor authenticator wanda mutum ba zai iya man kuɗi ba. Dole sai yayi amfani da abubuwan da na yi amfani da su na tsaro domin in hana kutse. Tsaro muhimmanci ne-- muhimmin abu ne a duk lokacin da ake amfani da intanet saboda akwai mutane ɓata gari sosai da sosai a kan yanar gizo wanda ke farautar mutane kamar yadda kare ke farautar nama a cikin daji ko kuma in ce yadda kura ke farauta ko zakuna. Baya ga haka, ajiya a yanar gizo yana taimakawa wajen haɗin kai da raba bayanai da sauran mutane. A wurin aiki ko makaranta ana iya raba fayil cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Wannan yana sa aiki yafi sauri kuma yafi sauƙi. Idan kana tare da ma'aikata a guri wanda kuna sharin mu-- kuna so ku babba da juna ga fayil fayil wanda ake amfani da su a gurin aiki, to za ku yi amfani da yanar gizo sai ku shara cikin sauƙi ba tare da an wahala ba.

Kana rera waƙa a lokacin wanka? Eh ina rera waƙa a lokacin wanka kuma wannan al'ada ce da na saba da ita tun da dadewa. A gareni rera waƙa yayin wanka ba wai kawai don nishaɗi ba ne, har ma wata hanya ce ta sakin zuciya da rage damuwa. Lokacin wanka lokaci ne da mutum yake shi, yake shi kaɗai ba tare da haniyar mutane ko matsin lamban aiki ba. Don haka yana bani damar yin abin da zai sa ni jin daɗi da walwala. A mafi yawan lokuta ina rera waƙoƙin da na riga na sani musamman waɗanda suke da saƙo mai kyau ko waɗanda ke tuna min abubuwan farin ciki. Wani lokaci waƙoƙin gargajiya nake rerawa, wani lokaci kuma na zamani, gwargwadan yanayin da nake ciki. Idan ina cikin farin ciki zan rera waƙa mai sa nashi, mai sa annashuwa. Idan kuma ina jin gajiya ko damuwa zan rera waƙa mai natsuwa wadda za ta kwantar min da hankali. Rera waƙa a lokacin wanka yana taimaka min wajen sauya yanayin zuciyata. Sau da yawa idan na shiga man ɗaki ina jin gajiya ko cike da tunani. Amma kafin na fito nakan ji sauƙi da annashuwa. Wannan saboda haɗuwar ruwan wanka da rera waƙa yana sa jiki da zuciya su samu natsuwa. Haka kuma yana sa lokacin wanka ya zama mai daɗi maimakon kawai aikin tsafta. Baya ga hakan, rera waƙa yana taimaka min wajen ƙara ƙarfin murya da ƙwarin gwiwa ko da ba mawaki bane ni. Rera waƙa yana sa in ji kamar ina bayyana kaina cikin ƴanci. Ba na jin kunya domin babu wanda ke saurare. Don haka ina iya rera waƙa yadda nake so ba tare da tsoro ko takura ba. Wannan yana sa in ji ƴanci da kwanciyar hankali. A wasu lokuta kuma rera waƙa a lokacin wanka yana zama hanya ta kuɗ, ta tuno da abubuwan da suka faru a baya. Waƙa na iya tuna min da ƙuruciyar abokai ko wani lokaci na musamman a rayuwata. Wannan tunani yana iya sa ni farin ciki ko kuma ya sa in yi tunani mai zurfi game da rayuwata. Haka wanka yana zama lokaci ba kawai na tsafta ba har ma na tunani da nazari. Duk da haka ba kowace rana nake rera waƙa a lokacin wanka ba. Akwai lokutan da nake cikin gaggawa ko kuma ina da abu ba masu yawa a zuciya. A irin wannan lokaci nakan yi wanka cikin shiru. Amma duk lokacin da na samu natsuwa da lokaci rera waƙa, rera waƙa yana ɗaga cikin abubuwan da ke sa wankan yafi daɗi. Ƙarshe zan ce eh ina rera waƙa a lokacin wanka domin yana taimaka min wajen samun natsuwa, farin ciki da walwala. Wannan ƙaramar al'ada tana da tasiri mai kyau a rayuwata domin tana sauya wanka daga aiki na yau da kullun zuwa lokaci na jin daɗi da sakin zuciya. Kuma ina ma mutane shawara duk wanda ya samu dama zai iya rera waƙa. To lallai ya rinka wanka yana rera waƙa domin wannan aikin da zai rinƙa yi, wannan wankan da zai rinƙa yana rera waƙa zai bashi dama ya samu nishaɗi, ya samu ya sauke al'amuran da ke cikin zuciyarshi. Zuciyarshi in ta yi nauyi za ta saki ta zamanto ba nauyi. Domin ita rayuwar duniya ba ta da sauƙi. Inde har kai rayuwa ka zo yi to ba ta da sauƙi. Idan ka bauɗe ma Allah ka koma wata rayuwa can ta daban. Saboda wannan rayuwar da kake gani ta jarabawa ce kuma za ta ƙare. A lokacin da rayuwar ta ƙare za mu je lahira to nan lokacin rayuwa take. To haka ku dole inda kana cikin jarabawa ce dole zuciyata yi nauyi, abu ba su nauyi. To shi ya sa nake rera waƙa kuma ina ma mutane fata su rinƙa yi.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, kukan zakara gaskiya kusan kullum ina jin shi da safe. Kuma hakan ya zama wani bangare na rayuwata musamman a lokutan da nake farkawa da wuri. Kukan zakara ba kawai sauti ne da kake ji ba, a gare ni alama ce ta wayewar gari da fara sabuwar rana. Duk lokacin da na ji wannan sauti, na kan fahimci cewa dare ya ƙare kuma lokaci ya yi na tashi domin fuskantar ayyuka na yau da kullum. A mafi yawan lokuta, kukan zakara yana tashi ni daga barci musamman idan na yi barci mai nauyi. Ko da wani lokaci ban so in tashi ba, in na ji kukan zakara yana sa na tuna cewa lokaci yana tafiya kuma akwai abubuwan da ya kamata in yi. Ta wannan hanya, zakara yana taka rawar agogo na halitta wanda baya buƙatar wuta ko na'ura. Haka kuma kukan zakara yana tunatar da ni rayuwar karkara da zaman gida. A wuraren da na taso ko na taɓa zama, jin kukan zakara da safe abu ne me na yau da kullum. Wannan sauti yana ba ni wani irin natsuwa da jin daɗi domin yana tuna min ƙuruciya, iyaye, da rayuwar da ba ta da hayaniya sosai. Wani lokaci ko da ina birni, idan na ji kukan zakara, zuciyata na komawa can baya. Baya ga wannan, hakan kukan zakara yana da alaƙa da al'ada da addini. Al'ada ce mutane da yawa suna ɗaukar kukan zakara a matsayin alamar lokacin sallar asuba. Ni kaina idan na ji kukan zakara, na kan tuna da ibada da muhimmancin fara rana da addu'a. Wannan yana sa in ji wani nauyi na alhaki da ladabi a zuciyata. Duk da haka, a koyaushe nake jin daɗin kukan zakara ba. A wasu lokuta musamman idan na kwanta da dare ko kuma ina buƙatar ƙarin bacci, kukan zakara na iya damu na. Amma ko da irin wannan yanayi, na kan fahimci cewa sautin yana da ma'ana kuma yana da amfani ga rayuwar yau da kullum. A ƙarshe zan ce eh ina jin kukan zakara da safe kuma ko da yake wani lokaci yana tayar da ni daga barci, ina kallonsa a matsayin wani sashi na rayuwar al'umma da halitta. Kukan zakara yana sanar da ni farkon sabuwar rana yana tunatar da ni al'ada, ibada da kuma muhimmancin tashi da wuri domin cin nasara a rayuwa. Mafi yawanci mutane sun riga sun ma camfa kukan zakara da cewa idan aka ji zakara ya yi kuka to ya ga mala'ika. A wannan lokacin ana so mutum ya yi addu'a sannan ya roƙi Ubangiji abubuwa da yake bukata daga gurin Allah ya biya masa. To shi kukan zakara kusan kowa da kowa na ƙauye yana jin shi kuma yana tada shi. Ba ni kaɗai ba, mutane da dama kuma suna jin daɗin kukan wannan zakara. Kukan jaki ne kawai ba ma so. Bana son jin kukan jaki kuma ba ni kaɗai, mutane da dama ba sa buƙatar wannan kukan jaki. Saboda shi kukan jaki ya zamanto kamar sharri ne. Amma shi kuma kukan zakara mutane suna suna yarda da cewa kukan zakara alheri ne. To shi ya sa mutane sun fi son su ji kukan zakara akan kukan jaki. Kuma kukan zakara yana da daɗin ji.

Eh muna da WiFi a gida. Muna amfani da WiFi kuma WiFi ya zama wani ɓangare na rayuwar mu wanda kusan da shi muke amfani. Idan mutum ya ce WiFi a gida ba wai kawai yana nufin na'urar da ke haɗa wayoyi da intanet ba ne. A zahiri WiFi ya zama wani bangare na rayuwar yau da kullum. A gidanmu WiFi yana nan kuma muna rayuwa tare da shi kamar yadda ake rayuwa da wuta ko ba-- ko ruwa. Idan babu shi za ka ji kamar wani abu ya ɓace ko da kuwa kana da data a wayarka. A kullum idan na tashi da safe ba lallai sai na fara amfani da WiFi nan take ba amma yana can yana jira na. Wani lokaci zan zauna in sha ruwa, in kalli mutane a gida, in gaishe su daga nan sai in ɗauki waya ko komfuta in haɗa da WiFi in fara dubawa. Wani lokaci labarai nake dubawa, wani lokaci sakonni, wani lokaci kuma kawai ina kallo ba tare da wani taƙamaiman buri ba. Wannan ma ɗabi'a ce ta mutum. Domin wani lokaci mutum yana son ya huta ta hanyar kallon abun da baya buƙatar zurfin tunani. WiFi a gida yana da amfani sosai wajen koyo. Akwai lokutan da mutum yake son sanin wani abu nan take. Misali ka ji wata magana ko ka tuna da wani abu da aka faɗa maka a baya sai ka ce bari in bincika. Da WiFi a gida hakan yana da sauƙi. Ba sai ka fita waje ba, ba sai ka kashe data mai yawa ba. Kana zauna a gidanka cikin natsuwa kana ƙara ilimi a hankali. A gafe guda kuma WiFi yana shafar yadda muke mu'amala ko hulɗa da juna a gida. Wanda za ka ga mutane gasa tare a cikin ɗaki ɗaya amma ba tare da suke ba. Suna, suna cikin duniya daban daban. Wani yana kallon bidiyo, wani yana hira da abokai, wani kuma yana karatu. Idan ka shiga ɗaki za ka iya ganin shiru amma ba shiru na fushi ba shiru ne na natsuwa. Kowa yana cikin duniyarsa. Amma a matsayina na mutum dole ne in faɗi gaskiya. Idan ba a kula ba WiFi zai rage magana tsakanin mutane. Shi ya sa a gidanmu wani lokaci muna ƙoƙarin ajiye wayoyi, mu zauna mu ci abinci tare, muyi hira, muyi dariya, muyi wasanni, muyi kacici kacici, muyi gasa. WiFi a gida kuma yana taimakawa aiki. Idan kana da aiki da ke buƙatar intanet WiFi yana sa ka ji kamar kana a ofis ko da kana gida. Kana iya aika sako, yin bincike, rubutu ko sadarwa da mutane daga wurare daban daban. Wannan ya sa rayuwa ta zama mai sauƙi amma kuma yana nufin aiki yana iya bin ka har gida. Wani lokaci kana son huta amma saƙon aiki ya shigo. A nan ne mutum zai iya amfani da hankalinsa ya san lokacin aiki da lokacin hutawa. Wani abu da ya shafi WiFi shine matsalolinsa. Ba koyaushe yake aiki yadda ake so ba. Akwai lokutan da network yake jinkiri ko kuma ya yanke gaba ɗaya. A irin waɗannan lokuta mutum zai iya jin haushi amma daga baya sai yayi dariya ya ce to haka rayuwa take. Wani lokaci ma wannan matsala tana sa ka tashi, ka yi wani abu, abun daban. Ka fita waje, ka yi magana da wani ko ka huta kawai. Don haka ko matsalar WiFi tana da darasi a cikinta. A matsayina na mutum zan ce WiFi a gida yana da ma-- yana da amfani sosai amma bai kamata ya zama komai ba. Bai kamata a maye gurbin mu'amala ta gaskiya ba. Yana da kyau ka yi amfani da shi wajen koyo, aiki, sadarwa da nishaɗi amma kuma ka san lokacin da za ka ajiye wayarka da ka saurari mutane. Ka saurari kanka, ka zauna cikin su cikin shiru idan ka tambayi kai tsaye ba tare da taso-- ba tare da tsayo ba. Zan ce eh muna da amfani da WiFi a gida amma idan ina ka bani dama ina yin bayani kamar mutum.

Ka fi son fanka ko AC? A gaskiya a zahirin gaskiya, na fi son fanka. Saboda fanka abu ne da na saba da shi tun ina ƙarami. A mafi yawan gidajen da na rayu a ciki, fanka ce ke nan a kusurwa ko a saman rufi tana juyawa a hankali. Idan rana tayi zafi ka kunna fanka, iska ta fara busowa ka ji sauƙi. Wannan iska bata sanyi sosai ba amma tana motsa zafin jiki, tana hana zafin jiki, tana sa zufa ta bushe ka ji kamar ka sami natsuwa. A gare ni wannan yanayi yana da ɗanɗano na rayuwa ta yau da kullum. Fanka kuma tana ba da kamar, kamar jin yanayin ɗaki a da gaske. Bata canza yanayin gaba ɗaya ba kamar AC. Idan dare ne kuma iska ta yi daɗi a waje, fanka za ta taimaka ka ji wannan daɗin. Bata yarda ta rufe ka da sanyi mai tsanani ba. Wani lokaci ma son ina jin ɗan zafi kaɗan in ji iska tana wucewa a jiki saboda hakan yana sa in ji cewa ina raye, ina cin yanayi na gaskiya. Akwai kuma batun sauƙi da araha. Fanka bata da wahalar kulawa sosai. Idan ta lalace, gyaran ta baya da tsada kamar AC. Kai da kan ka ma in ace ka na ɗan ilimi kaɗan za ka iya ko kuma ka rambani za ka iya gyara ta. Haka kuma bata da cin wuta sosai. Wannan yana sa mutum ya yi amfani da ita ba tare da damuwa sosai ba tunda yanzu kusan komai na wuta ya koma na mita. Dole sai karen ƙalissafa unit ɗin da ka ke ci na wuta. Barcin natsuwa ba tare da tunanin kuɗin wuta ko matsalar sanyi ba saboda ita AC sanyin ta yawa amma ita fanka sanyin ta yana da sauƙi ba kamar na AC ba. Amma duk da haka ba zan yi ƙarya ba. AC ma tana da nata amfani. Akwai lokutan da zafi yake da yawa sosai wanda ko ka kunna fanka bata kawo maka iska sai dai ta huro maka zafi. Musamman in kana yankuna irin na Sokoto, irin na cikin cikin Katsina. Amma mu yanke mu da ɗan sauƙe sauƙi. Akwai lokutan da zafi yake da yawa musamman lokacin rani ko lokacin da iska ta tsaya cak. A irin wannan yanayi, fanka kaɗai bata da wadatarwa. Za ka ji iska tana busowa amma zafin yana nan. A nan ne AC ke kunna, ke nuna banbancin ta. AC tana rage zafin ɗaki gaba ɗaya, tana sa ka ji sanyi musamman idan ka dawo daga waje kana gajiya da zufa. Sai dai ni a matsayina na mutum ina da ɗan matsala da AC. Idan ta yi yawa, idan sanyi yayi yawa, tsanani jikina baya jin daɗi. Wani lokaci zan ji ciwon kai, wani lokaci sanyi ya kama ni. Akwai kuma batun barci. Idan AC ta yi sanyi sosai zan iya farkawa daga dare. Ina yi, ina jin sanyi, ina yin fitsari sai in rufe ta ko ina ta rage. Wannan katsewar bacci ba na so. Fanka kuma tana bani damar bacci mai sauƙi. Iskarta tana nan a hankali ba tayi min tsanani ba koda zan farka da daddare. Ba don sanyi ba ne ba wataƙila don wani abu daban. Wannan yana sa ni in fi jin daɗin fanka a matsayin abokiyar bacci idan zan iya kiranta a haka. Wani abu kuma shine na sauti. Sautin fanka musamman wadda take juyawa a hankali yana da wani irin natsuwa. Wasu mutane ma suna amfani da shi a matsayin white noise domin su yi bacci. AC ma tana da sauti amma wani lokaci sautin AC yana da ƙarfi ko kuma yana canzawa wanda zai iya jan hankali. Ni kuma ina son abu mai sauƙi, mai, mai maituwa wanda baya da, baya damun zuciya. A ƙarshe zan ce zaɓina na fanka yana da alaƙa da yanayin rayuwata, da abin da nake so. Ina son abu ba masu sauƙi, masu sassauci waɗanda bata tillasta min wani yanayi guda. Fanka tana bani wannan damar. AC tana da amfani sosai musamman a wasu lokuta kuma ba zan ce ba zan yi amfani da ita ba. Amma idan za a ce in zaɓi guda ɗaya a matsayin abin da na fi so, zuciyata tana ƙarƙata, ƙarƙata zuwa fanka. Don haka idan ka tambaye ni lalle zan ce maka na yi son fanka.

Yaya kake jurewa zafi? To, jurewa zafi ba abu ne da mutum ke koyo wa kansa a rana ɗaya ba. Abu ne da rayuwa take koya maka a hankali. Tun daga ƙuruciya kana fuskantar zafi. Kai tun kafin ma ka fito tun a cikin cikin mahaifiya zaka fara jin zafi. Haz zaka fito duniya kana ƙarami zaka fara a gida, a makaranta, a hanya duk a hankali jikinka da hankalinka suna sabawa. Ba wai zafin yana raguwa ba amma kai ne kake koyan yadda zaka rayu da shi. Abu na farko da nake yi wa wajen jurewa zafi shine karɓa. Idan ka yarda cewa zafi yana nan kuma ba zai tafi nan take ba, zuciyarka za ta, za ta ɗan natsu. Idan mutum yana ta faɗa a zuciyarsa zafi ya yi yawa, zafi ya yi yawa, to amfanin me? Hakan yana ƙara masa wahala. Amma idan ka ce to yau zafi ne bari in yi abin da zan iya, ka riga ka rage nauyin da ke kanka. Na biyu, ina ƙoƙarin daidaita motsina a lokacin zafi. Ba na son gaggawa sosai. Ina tafiya a hankali, ina motsi cikin natsuwa. Idan ka yi gudu ko ka yi aiki mai nauyi ba tare da hutawa ba, zafin zai fi damunka. Don haka nakan raba aikina kashi kashi. In yi kaɗan in huta, in sha ruwa sannan in cigaba da aiki, in huta, in sha ruwa, Haka nake tayi cikin al'amura, cikin dabara, cikin salo. Ruwa yana da muhimmanci sosai. Ina shan ruwa akai akai ko da ban jin ƙishin ruwa sosai ba. Zafi yana sa jiki ya rasa ruwa ta zufa. Kuma idan ba ka maye gurbin wannan ruwan ba, za ka ji gajiya da kasala. Kan ka ya rinƙa ciwo, cikinka ba zai iya narkar da abinci ba. Wani lokaci ba lalle ruwan ya zama sanyi ƙwarai ba amma dai ya kasance akwai shi. Shan ruwa na taimakawa jiki ya daidaita akansa. Ba na ma, ba na son shan ruwan lokacin sanyi sabida lokacin zafi, sabida bai da amfani a jikina illa ma ya ba ni illa a ƙoda ta. Hakane ina kula da abin da nake sawa. A lokacin zafi tufafi masu laushi da lau-da launi mai haske suna taimakawa. Idan ka sa kaya masu nauyi ko masu duhu, zafi zai yi maƙale a jikinka. Amma idan tufafinka suna bari iska ta ratsa jikinka zai samu ɗan sauƙi. Wannan abu ne mai sauƙi amma yana da tasiri sosai. Shi ya sa za ka ga mu Hausa muna sa kaya da ake ce ma 'yan shara. Wa'ennan kayan da ake ce ma 'yan shara lalle matuƙa suna taimako ga al'umma lokacin zafi. To ni kai na ina da wa'ennan kayan wanda kuma ba na sa su sai a lokacin zafi. To ka ga hanyoyina da nake bi ina ɗan jurewa zafi ke nan. A gida kuma ina amfani da abubuwa masu sauƙi kamar fanka, buɗe tagogi idan iska tana wucewa, ka zauna a wuri mai inuwa. Wani lokaci ma zama shiru kaɗan yana taima-yana taimakawa ba sai ka yi kome ba. Ka zauna ka bari jikinka ya huta. Rayuwa ba gudu ba ce a kowane lokaci. A bangaren tunani ina ƙoƙarin kare zuciyata daga fushi. Zafi yana sa mutane su yi saurin ɓacin rai. Ƙananan abubuwa na iya ɓata maka rai. Don haka ina tunatar da kaina cewa ba kowane yaƙi-ba kowane yake da laifi ba. Yanayi ne kawai. Idan ka kula da zuciyarka, zafin jiki ba zai iya maka nauyi sosai ba. Wani abu kuma shine ina tunanin cewa zafi ba zai dauwama ba. Ko da yau ya yi tsanani, dare zai zo. Ko da wannan mako ya fi zafi, lokaci zai canza. Wannan tunani yana ba ni haƙuri. Dan ka san cewa wani abu na wucewa, na wucin gadi ne, za ka bi za ka fi iya jurewasa. Domin shi, duk tsananin zafi ai lokaci ne. Haka duk tsananin sanyi lokaci ne. Kowane yanayi dai zuwa yake yatafi. To shi ne nake ba kaina shawara, ina jawo hankalina, ina yin haƙuri. Wani lokaci kuma zafi yana koya wa mutum darasi. Yana koya maka haƙuri, sauƙi da godiya. Lokacin da ka samu sanyi ko iska mai daɗi bayan zafi sai ka ji daɗinsa sosai. Da babu zafi watakila ba za mu san darajar sanyi ba. Don haka a taƙaice amma da zurfin bayanai muna jurewa zafi ne ta hanyar haɗa jiki da tunani. Muna shan ruwa, muna hutawa, muna rage gaggawa, muna daidaita zuciya, muna karɓar yanayi, muna jira ya wuce. Wannan ba dabarar kwamfuta ba ce, dabarar mutum ce wadda rayuwa ta koya masa a hankali.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Mako yana da ranaku guda bakwai. A cikin ranakun nan, zan ce gaskiya Juma'a ce rana mafi kyau a mako. Ba wai saboda tana da wani shiri na musamman ba amma saboda daya take sa ni inji da abin da take wakilta a rayuwa ta. Juma'a tana zuwa ne bayan kwanaki na aiki, tunani, ƙoƙari da wani lokacin gajiya. Idan Juma'a ta zo, zuciya tana jin wani sauƙi kamar nauyin da ta ɗauka a baya ya fara sauka. Da safe a ranar Juma'a, yanayi yakan bambanta. Koda kana a ɗaki, akwai wani abu a zuciya dake cewa yau ba kamar sauran kwanaki ba ne. Mutum yana yin shiri da wani irin natsuwa. Akwai tsammani na hutawa, na haɗuwa da mutane, na samun lokaci na kai. Wannan tsammani shi kansa yana sa ranar ta zama mai daɗi. Juma'a rana ce da take haɗa aiki da hutu. Ba kamar Asabar ba wadda yawanci hutu ce gaba ɗaya ko Litinin wadda ke cike da dawowa aiki. Juma'a tana tsakiyar wannan. Kana iya yin aikinka amma zuciyarka ta riga ta fara shirin hutun ƙarshen mako. Wannan daidaito yana sa ranar ta ji daɗi. A bangaren tunani, Juma'a tana ba da damar duba baya. Kana iya tunani akan abin da yayi tun daga farkon mako, abin da yayi kyau, abin da bai yi ba, abin da ka koya. Wannan tunani baya zuwa nauyi sosai domin ka san kana kusa da samun hutu. Wannan yana sa ka fi sauƙin karɓar abubuwa, ka fi haƙuri da kanka. Akwai kuma batun mutane. A yawancin lokuta mutane suna da annashuwa a ranar Juma'a. Za ka ga murmushi ya fi yawa, maganganu sun fi sauƙi ko da matsala ta taso, ana magance ta da sauƙi fiye da sauran ranaku. Wannan yanayin Juma'a yana shafar mutum, yana sa ka ga ka ji daɗi. Dayamma ko dare na Juma'a akwai wani irin farin ciki mai shiru. Wasu suna shirin fita, wasu suna shirin zama gida su huta, wasu kuma suna shirin haɗuwa da 'yan uwa ko wani irin shirye-shirye nasu. Yana da alaƙa da hutu da walwala. Wannan yana sa rana ta cika da fata. Amma duk da haka a matsayi na na wanda ke son hutu na sosai da sosai na ƙarshen ranar Juma'a. Kowacce rana tana da kyau a hanyarta. Litinin tana da kyau idan kana son sabon farawa. Talata da Laraba suna da kyau don yin aiki da zurfi. Alhamis tana da kyau domin tana kusa da hutu. Asabar da Lahadi suna da kyau domin hutawa da za ka sake ji. Amma idan dole in zaɓi guda ɗaya, zuciyata tana karkata zuwa Juma'a. Dalilina shine Juma'a tana koya maka darasi mai mahimmancin rayuwa ba ta tsaya a aiki kaɗai ba kuma ba ta tsaya a hutu kaɗai ba. Akwai lokacin aiki akwai kuma lokacin hutu. Mahimmanci Juma'a tana haɗa su cikin rana ɗaya. Sannan a matsayi na na musulmi, ranar Juma'a babbar rana ce. Za ka ji anata take Juma'a ta babbar rana. Rana ce wadda za a yi sallar Juma'a wanda raka'a biyu ce. Wadda in ko ka yi ranar Asabar ce da kuwa sauran ranaku, wannan sallar raka'a huɗu za a yi. Amma ranar Juma'a za a yi sallar raka'a guda biyu. Sannan kuma za a je abinci mai daɗi. A yi abinci wanda ba irin wanda abinci da nama. Za a yi abinci da miya a sa kayan miya yaji yaji sosai da sosai. Sannan za a yanka lemona su kankana su kayayyaki. Sannan kuma za a je ziyarar 'yan uwa da al'amura. Sannan mutane, iyaye za su dawo gida su zazzauna da abokai, da 'yan uwa, da ƙanne da yadi za a dawo a zauna a gida sai daga hutun ƙarshen mako. Sannan ranar Asabar sabida duk ba a yin hutu. To gaskiya ita ranar Juma'a rana ce babba wadda muke ji da ita kuma muna alfahari da ita. Domin gaskiya a duk cikin ranaku na mako, idan ba Juma'a ba, babu rana wadda ta ƙunshi abubuwan da Juma'a ta ƙunsa. Farko dai kamar yadda na ce za ɗan yi aiki kaɗan sannan kuma za a huta kuma an san cewa gobe ba a aiki. To wannan zuciyar mutum tana ƙara mai wani jin daɗi wanda ba ka samunsu ko a ranar Asabar ɗin ranar da za ka yi hutu kuma ba wani aiki da za ka yi. To wannan shi ya sa na zaɓi ranar Juma'a gaskiya da gaskiya. Kuma ba ma ni kaɗai ba kusan mutane da dama sun.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Kare waya daga ƙwayar cuta ya zama dole. Wayar hannu a yau ta wuce kawai kayan kira. Ta zama kamar aljihun rayuwa ne. A cikinta akwai hotuna, saƙonni, lambobi, bayanan aiki, bayanan banki da abubuwan sirri da dama. Saboda haka, kula da wayar hannu kamar kula da kanka ne. Idan ka bar wayarka ba tare da kariya ba, kamar ka bar ƙofarka a buɗe ne. To wanda ko ya bar ƙofar shi a buɗe lallai zai ga abin da bai so. Ƙarshe ma gabaɗaya yarasa duk abin da yake da shi a cikin faɗin duniyan nan. Lokacin da na fara amfani da wayoyi masu kaifin basira, ban cika tunanin ƙwayoyin cuta ba. Ina sauke apps kawai ina dannawa duk abin da ya zo ba tare da tambaya ba. Amma da lokaci ya ja, na fara fahimtar cewa ba duk abin da yake bayyana mai kyau a allo ba ne yake da kyau a ciki. A nan ne na fara ɗaukar batun kare waya da muhimmanci. Abu na farko da nake yi shi ne kula da abin da nake saukewa. Ba na sauke app daga ko ina idan ban san inda ya fito ba, sai dai in je cikin App Store ko in je cikin Google Store sannan in downloading ko kuma bai da bayanai mai kyau ina guje masa. Wannan ba tsoro ba ne, hikima ce. Domin yawancin ƙwayoyin cuta suna shigowa ne ta hanyar abubuwan da muka sauke da kanmu ba tare da sani ba. Na biyu, ina amfani da manhajar kariya antivirus. Ba wai saboda ina tunanin kowace rana za a kai min hari ba, amma saboda ina so in samu kwanciyar hankali. Wannan manhaja tana duba wayar tana faɗakar da ni idan akwai wani abu ko wani haɗari wanda ke neman ya faru ko kuma ya faru. Ko da ba ta kama komai ba, kasancewarta tana sa ni in ji cewa ina kula da kaina. Haka nan ina sabunta wayata akai akai. Wani lokaci mutum yana ganin update a matsayin damuwa, amma a gaskiya yawanci ana yin sabuntawa ne na domin gyara matsaloli da rufe hanyoyi da ƙwayoyin cuta za su bi. Don haka idan wayata ta ce akwai update, ina ɗaukar hakan a matsayin kariya ba wahala ba. Zan yi ƙoƙari duk nauyin shi sabodamu wayoyin da muke amfani da su yawanci suna da babban update wanda ke cin ma'adani. To ban jin tsoro ban jin komai zan yi amfani da duk wani abu da nake da shi domin in yi wannan abu. A bangaren amfani da intanet ina ƙoƙarin in yi hankali. Ba na dannawa kan kowane link da aka turo min musamman idan ban san wanda ya turo ba. Wasu sa'in ko na san wanda ya turo sai na bincika shin tabbatat shine sannan kuma bai canza hali ba ko ko yaya. Wani lokaci saƙon zai zo yana cewa duba wannan ko kuma kyauta anan ka nan ka tsaye in tambayi kaina me yasa za a ba ni abu kyauta ko ba haka ba. Ina kuma kare wayata ta hanyar kulle ta da kalmar sirri ko yatsa. Wannan ba kariya ce daga ƙwayoyin cuta kai tsaye ba amma kariya ce daga mutane. Idan wayarka ta faɗi hannun wani aƙalla ba zai iya shiga cikinta da sauƙi ba. Wannan ma wani bangare ne na tsaro gabaɗaya. A matsayina na mutum zance kare waya ba abu ne da ake yi ba don tsoro. Ana yin sane da sanin ya kamata ba sai ka zama ƙwararren masani ba kafin ka kare wayarka. Ƙananan mataki kamar lura da abin da kake sakawa, sabunta waya da amfani da kariya suna da tasiri sosai. Sannan ko ba downloading abunnan apps ba. Downloading fayiloli ma suma kan suna da matsaloli. Akwai fayilolin da wasu abubuwa ne masu leƙen sirri su kansu sai mutum ya kula sosai. Shi ya sa da na ga dai abubuwa sun can canza na yanda ake kariyar waya, yanda mutane inda ke so su yi maka kutse a cikin waya to sai na gano cewa ya kamata ace na samu ilimi na zamani na wanda zan kare kaina daga wanda zan kare wayata daga kutsan kutsan sirri. Na je na samu training aka yi min training na kwata biyu na yanda zan kare wayata daga kutse. To lallai wannan ilimin da na samo yana temako na sosai da sosai domin kariya daga samun ƙwayar cuta. Ba kuma ƙwayar cuta kaɗai ba, hada illoli na mutane wa'enda ke kusa da mu ko kuma wanda za su tsinci wayar mu ko kuma wanda za su sace wayar mu.